Gaskiya, irin ice cream ɗinda nake so shine ince strawberry ice cream nake so. Ina san strawberry ice cream so sai, danni ina san berries, kallon strawberry so sai abin da yasa ina son strawberry ice cream.

Gaskiya abincin da ni nafi so shine, inche, um, taliya da wake ne. Dan ni ina son taliya da wake sai in barbaɗa bada yaji a kai. Abinci da nake so sosai.

Gaskiya ni yanda nake magana damuwa a aiki shine zan samu wanda suka girme ni a aiki, kamar ce in samu manaja in gaya mai damuwa na, manaja zai iya mun, zai iya mu-- zai ba ni sharaw- shawara yanda zan yi da damuwa na a aiki. Ni manaja zan samu ya warware mun damuwa na a aiki.

Eh bazanyi karya ba don ni yadda nake cin abinci, gaskiya ni da cokali nafi cin abinci, don ni ban iya cin abinci da hannu ba idan naci abinci da hannu zaka gan kamar bana, ba zan iya maci ba. Amma yanda cokali ne shine zan iya ci sosai.

Gaskiya dai ni, yanda nake jin da hayaniya shine in shiga ɗakina, in rufe ko'ina, sai in ɗauki pillow, in sa pillow a kaina, zan rufe kunne na. Haka nake ji da hayaniya dan ni bana son hayaniya.

A gaskiya dai, launin bangon mu ja da baƙi ne. Dan lokacin da na siyo, in na zo na siyo gidan nan ni na fi son ja da baƙi, abin da ya sa launin bangon mu ja da baƙi ne.

Agaskiya dai ni na fi son miya mai zafi. Ba zan yi karya ba. Na fi son miya mai zafin balai. In miya ɗin yana zafi ko, na fiji daɗin cin miya, abinci da miya mai zafi fiye da wanda ya yi sanyi. Miya mai zafi ya fi daɗi wallahi, na fi son shi.

Agaskiya dai ni bana son zuwa wuri da sau, da sau, da wuri ba fa. Ni ina zuwa daga baya, baya an kammala komai nake zuwa. Aini bana zuwa da wuri. Ban iya zuwa guri da wuri ba. Yana bani matsala.

A gaskiya dai ni a gidanmu ba ma wuta da itace. Abin da muke yin wuta da shi shine gas. Mu ba ma wuta da itace a gidanmu abin da ya sa ban iya yin wuta da itace ba amma zan koya.

Gaskiya dai ne, abin da nake so na canja a wurin aiki shine yanda muke ma'amala da junanmu da muke aiki. Zaka gani wasu lokuta bamu da cooperation a wurin aiki. Saboda ba mu da cooperation ni ina son canja wannan abun, in sa mu na, mu samu cooperation a aikinmu. Abin da nake so na canja ke nan.

A gaskiya dai apps da nake amfani da su da yawa suna da yawa fa. Dan ni da safe ina amfani da Twitter, da yamma ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook, ina amfani da YouTube, ina amfani da DLS ɗina.

Gaskiya ni ina bacci sosai da rana. Kaman da rana, ai da rana ina bacci sosai. Ba kaɗan ba sosai nike. Ina, ina, na ɗinka bacci da rana. Na iya baccin rana sosai. Abin da mutane basa so amma ni ina son bacci da rana. Yana sani kwanciyan hankali.

Gaskiya ni a gidanmu muna da madubi kaman biyar ko shida. Kuma madubinmu akwai madubi a falo, akwai madubi a kitchen mu, akwai madubi a bayinmu kuma muna da bayi biyu. Madubinmu biyar ne ko shida a gidanmu.

Ni zan iya aiki bayan lokaci, amma idan zan yi aiki bayan lokaci a gaskiya dole a biya ni da yawa. Dan ni ba zan iya yin aiki bayan lokaci kuma a ƙi biya na. In za. In dai za a ƙara mun salary dole in dinga aikin bayan lokaci.

Gaskiya, abun ni da nake yi da safiya idan na farka shine in je gudu, inna dawo daga gudu, inyi wanka, na yi wanke wanke, na goge ko'ina, na sha, na share ɗakin mu kafin na je, kafin na je aiki.

Ni ina cire takalmi a gida fa. Idan za ka shiga ɗakin mu, ɗakin mu. Wannan ne rug muke da shi ba wai muna da tiles. Da ma muna da tiles ba zan cire takalmi, amma dan rug muke da shi, abin da ya sa nake sa nake cire takalmi na don bana son rug ɗina yayi datti.

Gaskiya ni, irin kayan ɗaki da na fi so gaskiya shine TV. Dan ni abunda nake fi so kenan, in dinga kallon TV a ɗaki. Ma abun kayan ɗakin ɗin da na fi so sosai ne shi TV. Ina kallon fim sosai, abunda yasa ina son TV a ɗaki.

A gaskiya dai ni na iya, ina duba numban QR don ina da QR scanner a wayana. Abin da nake yi, abin da zan shiga ne idan zan duba QR code.

A gaskiya dai a gidanmu ba wani famfo ni a gidan mu rijiya kawai muke dashi ina amfani da ruwan rijiya sosai. Ina wanki da ruwan rijiya, ina abinci da ruwan rijiya, ina dafa abinci da ruwan rijiya sosai. Ina son shi ma.

A gaskiya dai ni ina rubuta rahoto sosai ba don a gurun aikinmu. Dole ka dinga kawo rahoton kome da za ka yi, idan za ka siya abu kayi rahoton ka kawo kome da muke yin aiki. Dole abin da yasa nake rubutun rubuta rahoto sosai.

Gaskiya dai mu a gidanmu muna da bokiti kamar goma ko ishirin. Don duka bokitin mu muna son ruwa. Muna son yin aikin ruwa sosai a gidanmu, abun da ya sa muke da bokiti ashirin a gidanmu. Idan, idan za mu yi wanki akwai, akwai roban wanki, akwai roban wanka, akwai roba da za mu yi abinci da shi, kuma akwai roba da za mu kai, kai, kai, kai, muna sa kayan wankinmu a ciki.

A gaskiya dai, irin sabulun da muke amfani da shi shine, Dettol. Dettol's cool ne muke amfani da shi. Sabulun ina yi wanka da shi, ina kome da kome da sabulun nan. Sabulun yana da kyau sosai. Sabulun da muke amfani da shi ke nan.

Eh ni na iya busan saki sosai. Dan a gurin ƙwallo ni ne ake ba refri, ni ne nake busa saki kome da kome a gurin ƙwallon mu. A gurin filin mu ni ne nake hure saki ina busa saki.

Gaskiya ne, irin takalma da nake so shine Adidas. Ina son takalmin Adidas sosai don ina son tin ina ƙarami nake son takalmin Adidas. Har mana yi girma haka, takalmin Adidas nake sa. Komai da komai, kowane takalmin da nake sa rayuwa na shine takalmin Adidas.

A gaskiya dai ni ina son kayan zaƙi sosai fa. Ni ba na son kayan, eh, ina son kayan zaƙi sosai, ba na son kayan gishiri. Kayan zaƙi sosai. Ni ina son abun daɗi. Abun da ya sa ina son kayan zaƙi. Ina son sweet ina son shawarma ina son burger ina son biscuit ina son cake ina son cupcake ina sonsu sosai.

A gaskiya dai ni yanda nake haɗuwa da abokanen ciniki, shine wasu lokuta a kasuwa nake haɗuwa da su kuma wa yansu lokuta suna zuwa wurin ofis ɗin na muna cinikai muna ciniki.

Ni abun da nake yi lokacin da nake cikin damuwa shi ne. Naje na kalla fim. In ban kalla fim ba, ko in dinga danna wayana, ina buga game. In ba na buga game sai na yi bacci. Idan ina cikin wani damuwa mai tsanani sai nayi bacci, anjima idan na tashi sai kaga zuciyana ya-- na manta da abun da yake damuna.

A gaskiya dai ni ina son ɗaukan hotuna sosai don tahiri. Ina ɗauke ko ina da naje zan ɗauke hoto don tarihi. Ko a makaranta lokacin da nake hundred level ina dauken hoto, ko a ɗari biyu level na ɗauka hoto sosai don hoto tarihi ne.

Eh, bana ce ba, amma ni ina cin, ina son cin abincin titi. Dan, don, gurin da na fito a titi ne. Don haka abun da ya sa na iya cin abincin titi. Ina cin abincin titi sosai.

Ni dai yanda nake gaishe da mutane. Shine in baka hannuna in ce sannu, ko in ce ya kake? Amma in baka ansa hannuna ba bazan taɓa gaishe da kai kuma. Haka nake a rayuwana. Bana gaisa da mutum bai amsa. In mutum bai amsa mun gaisuwa ba bazan ƙara gaishe da shi ba.

A gaskiya dai ni bana share ɗakina sosai ba. Zan iya cewa kaman sau ɗaya ne a rana nake sharen ɗaki na. Ni ban iya shara ɗaki kullum kullum ba. Yanda nake share ɗaki na shine sau ɗaya a rana. Abun da na ke yi ke nan.

Gaskiya ni ina zuwa kasuwa ran Laraba, ran Monday sai ran Asabar. Lokacin ɗin na ke zuwa kasuwa kullum da kullum haka nake zuwa kasuwa.

Gaskiya ni gwan da nake tofa miyo shine a bayi. Idan zan tauba miyo, zan gudu in shiga bayi in toka in topa miyo. Gwandone ke topa miyo a bayi, kowai na ke topa miyo. Bana topa miyo a ko ina, saidai a bayi.

Gaskiya ba zan iya yin ƙarya ba. Takalmina guda biyar ne kuma duka takalmina Adidas ne. Abun da nake so kenan takalmina guda biyar ne. Takalmina su basu da yawa don guda biyar ne takalmina.

A gaskiya dai ni bana zuwa, ni bana zuwa aiki lokacin daidai, sai dai in je aiki daga baya ko mintuna bayan mutane sun shiga aiki, bayan an fara aiki. Lokacin bana, bana, bana shigo wa, bana zuwa aiki a lokacin daidai. Aini ɗan najeriyane dole in dunga yin letti.

Gaskiya ni ina sauraran rediyo sosai, dan bani da TV a gida rediyo kawai nake da shi, abun da ya sa ina sauraron rediyo sosai. Kuma ana ba da labarai da nishaɗi a rediyo sosai fiye da ko'ina.

Aa kaman kun san abun da nake so sosai ni haka ina son abinci mai yaji. Dan lokacin da mama na ta haife ni abin mai yaji tana ba tana sa mana abun yaji a abincin mu sosai. Abun da ya sa ina son abinci mai yaji. Ina son abinci mai yaji kaman ba gobe.

A gaskiya dai, ni yanda nake son in dinga zama shine na sa ƙafa na wani abu. Haka nake son zama na. Bana son zama a hankali, na son zama daga ƙafa ko in sa ƙafa na wani abu. Yanda nake son zama ke nan.

A gaskiya dai, yanda ni na ke daidaita aiki da rayuwa shine ran Monday zuwa ran Friday, ran Juma'a shine lokacin aiki da na ke yin aikina. Kuma ran Sunday da ran sati shine lokacin rayuwana, shine lokacin da na ke jin daɗin rayuwana. Haka ne na ke daidaitawa aiki da rayuwana, da rayuwa.

Gaskiya ne irin kiɗa da nake so shine kiɗan Najeriya. Ko zanche afrobeat nakeso afrobeat da kiɗan Hausa. Kun gane? Ni kalan kiɗa dinnan ne nake so. A bani afrobeat ko a bani kiɗan gargajiya na Hausa shine kalan kiɗa da nake so.

Gaskiya dai, ni abun da nake yi don nishaɗi shine kayi rawa a ɗakina. In na yi rawa a ɗakina, in wancan bai ishe ni ba, akwai wani abun da nake yi don nishaɗi kuma shine buga game. Dan ni da kuke gani na haka, ni na cika buga game. Ni, ni ina son game sosai. Game ne yake bani nishaɗi. Game da rawa da waƙa su ne ke bani nishaɗi.

A gaskiya dai ni yanda nake jagorantar mutane shine idan na ga abu dai-dai zan ce mutane su bi. Idan na ga abu ba dai-dai ba sai in ce mutane su daina, kar su yi kuma. Kuma ni yanda nake jagorar mutum, in kana dai-dai ni zan bi ka, ko yaya na girme ka zan bi ka. Haka nake jagorantar mutane.

A gaskiya dai ni abinda nake siya daga kasuwa abu mai yawa ne fa ina siyen shinkafa daga kasuwa, ina siya magi daga kasuwa, ina siya gishiri daga kasuwa kuma ina siyan kaya daga kasuwa ina siyen wando na daga kasuwa abinda nake siya kenan.

Gaskiya ka san ni a Northern Nigeria muke, daga arewacin Nigeria muke. A kullum da kullum muna samun ƙura a ɗaki. Dole kullun kullun muna sharan ɗaki. Ni a kullum dai nake share ƙura a ɗaki. Na.

A gaskiya dai ni ina siyan kaya sosai a yanar gizo dan a yanar gizo nake siya komai da komai da ni ko wani kaya da zan sa a yanar gizo nake siya. Ina siyan kayana a Amazon ko Temu.

Gaskiya dai, ni ba zan yi karya ba. Abun da nake yi idan ruwa yake zuwa gudu ne ke yi. In yi gudu in shiga gida don ba na son ruwa ya ji ke ni. Abun da nake yin kullum kullum kenan, ba na son ruwa ya ji ke ni.

Ya kuka sani? Ai ni ina rera waƙa kullun da kullun idan zan yi wanka ina rera waƙa a bayi. Lokacin da nake wanka ina rera waƙa na idan ina rera waƙa ina wanka ko ina yin farin ciki kuma zan yi wanka na da kyau.

Agaskiya dai ni na iya jifa dutse sosai. Idan na jife dutse za ka gan dutsen ɗin ya je nisa sosai. Yayi kamar ten yards. Ni na iya jifa sosai kai. Ni da lokacin da nake ƙarami ana ce mun majifa dan na iya jifa sosai.

Gaskiya dai ni ina kunna Bluetooth kullun da kullun. Dan ni ina da AirPod. Kullun idan zan yi connecting AirPod ɗina, dole zan yi, zan kunna Bluetooth. Haka nake yi. Kullun da kullun ne nake kunna AirPod. Ina kunna Bluetooth, idan zan sa AirPod.

Gaskiya dai ni irin naman da nakeso shine naman kaza. Ina son naman kaza sosai. Kaman naman kaza yana da, ɗan naman kaza yana da daɗi. Idan naci naman kaza zaka gan ina tayin farin ciki.

Gaskiya dai ni shago da na fi son zuwa sosai shine shagon Adidas. Dan ni ina son kaya-kayakin Adidas, kowane kala. Takalamansu ne, rigansu ne, ko-komai na Adidas ni ina so.

Gaskiya dai ni kalan kayan marmari da nake so shine biscuits, sweet, cheesy chocolate, abun da nake so se pizza se rake abun da nake so sosai, ina son su sosai. Suna da daɗi.

Ni ina karɓan baƙo da hannu biyu kuma ina kula da baƙona sosai, zan basu abin da su ke so. Bana wasa da baƙo na fa komai da baƙo suke so ina basi ba, bana wasa da baƙona, ina girmama baƙona.

Agaskiya dai yanda unguwar mu take, unguwar mu tana wani iri. Bamuda kwata bamuda kwalta saidai jan ƙasa ne a anguwarmu ba mu da kome a anguwar mu su jan ƙasa. Ba mu da kwalta, ba mu da wuta kuma a anguwar mu.

A gaskiya dai ni na fi son zama. Bana son tsayuwa Allah. Idan na tsaya, idan na tsaya ƙafana zai dinga min ciwo, abun da ya sa ni ina son zama. Kuma idan na zauna ina samun kwanciyar haƙali kuma jikina zai huta. Bana son sayuwa, zauna nake so, zama nake so.

Agaskiya dai ni ɗan gargajiya ne. Nafiso, inafi son shayi fiye da kofi. Ai kofi ba abun gargajiya bane. Ni nafi son shayi sosai. Dan ni kullum da kullum muna shan shayi a gidanmu abinda yasa ina son shayi sosai.

A gaskiya dai ni wurin da nake ajiye hotunan wayana shine a gallery. Idan ka duba gallery na, zaka ga dukkan hotunana da nake ajiye wa. Gallery na nake ajiyesu, kuma wai su lokaci zan sa su a yanar gizo, in ajiyesu a can.

Gaskiya dai, ni mutumin gargajiya ne. Ba zan yi ƙarya ba. Ni ba na son shinkafa. Abin da nake so shine tuwo. A bar ni da tuwo na. Kullum da kullum ina cin tuwo na. Ba ruwana da shinkafa. Sai tuwo, tuwo, tuwo. Bar mun tuwo na. Ina son cin tuwo.

A gaskiya dai ni kullum da kullum ina motsa jiki dan baba na tsohon soja ne kuma a gidan mu in baka motsa jiki ba ba zaka ci abinci safe ba. Abun da ya sa kullum da kullum ina motsa jikina dan baba na zai sa ba za ka ci abinci ba in baka yi motsa jiki ba a gidan soja.

Ni ina zuwa kasuwa ran sati da ranar Juma'a nake zuwa kasuwa. Dan lokacin ɗin ne ake kawo mun shinkafa na siyarwa kuma akwai wake. Abin da ya sa ni ran Juma'a da sati nake shiga kasuwa, zuwa kasuwa.

Gaskiya ni ina zama a kan guiw-gwuiwa. Idan, idan, idan zan yi sallah akan gi-guiwa na nake, nake, nake zama idan ina sallah. Amma kuma idan zanci abinci ƴan da gida ƴan ƴan mutanen gidanmu a giwa na nake, nake zama.

Gaskiya abunda nake shirin yi a ƙarshen mako shine na gina gidana, na siya mota, na buɗe ma mata na kasu-- en supermarket a gurin gidana.

Yadda nake son dabba akwai shine in dafa, in fasa shi, in sa mai sai in barbaɗa kwai din akan mai ɗin sai in dinga dafa shi. Haka nake dafa kwai na.

Gaskiya ni ina son buɗe taga a gidanmu sosai. Idan ina buɗe taga iska zai shiga mana ɗaki kuma ko ina zai samu ishasshen iska a ɗaki idan na buɗe taga. Abun da ya sa ina son buɗe tagan mu.

Eh ni ina yin ƙoƙari idan zan rera waƙa, ina ƙoƙari sosai. Don kullum idan zan rera waƙa ina ƙoƙari sosai. Don ni a kullum ne ke rera waƙa idan ina cikin damuwa, za ka gan idan na rera waƙa zan manta da damuwana. Abunda yasa ina rera waƙa kenan.

A gaskiya dai ni zan iya cewa sau goma nake karɓan kira a aiki. Dan kullum ana bani shawara kullum kullum. Manaja zai kira ni, supervisor zai kira ni, wanda suke kasana suke aiki suna kirani sosai. Abin da yasa sau goma ne nake yawan ansan kira a aiki.

Ni malamin da nake so shine malami da yake bada tarihi. Dan ni na son tarihi sosai. Don a tarihi zaka san meya faru abaya kuma ka san me zai faru a gaba kuma.

Yanda nake yanke shawara aiki shine zan kira kowa da kowa na aikinmu mu zauna tare, sai kowa ya kawo abin da yake so ya ga cigabawan aikinmu kuma kowa da misalin shi. Kuma wanda ya fi mana shine za mu zaɓa kafin muc-- mu yi da wanda ya fi mana.

Gaskiya, ni ba zan yi karya ba. Ni ina son kallo wata dare dare fa. Dan idan na zauna a tsakar gidanmu, zan dinga kallon sama, in dinga kallon yadda wata yake. Kuma idan ina kallon wata, ina birgeni. Dan ni ina son wata sosai.

Gaskiya abincin da yake sani jin daɗi shine tuwo, tuwo da miyan kuka shine abincin da yake sani jin daɗi. Don ni bana cin ko wani kalan abinci sai tuwo da miyan kuka.

Gaskiya dai abin sha da ni ina so bazan ce bazan yi karya ba ni abun sha da nake so shine Mountain Dew da Coca-Cola da Schweppes da fanta abun da nake son sha kenan.

Ni yanda nake jira a layi shine dan zan saya a layi amma dai zan dinga yin surutu, na dinga yin fira da mutane a layi da haka ne nake saya a layi.

Eh ni ina miƙe jiki da safe. Dama kowa da kowa dole su dinga, dole mu dinga miƙe jiki dan mu al'adam ne. Dole mu miƙe jiki da safe mu jijjiga jininmu. Abun da ya sa mu ke miƙe jiki da safe kenan.